Wato ita wannan karin magana komai nisan jifa ƙasa zai dawo yana da ma'ana. Wato shi wannan karin maganar abun da yake nufi shine duk inda mutum ya kai ga a rayuwarsa to wata rana fa dole sai ya dawo asalin tushen daga inda ya fara. To shine ma'anarsa. Kamar yanzu misali ace sai mutum ya bar gidan su saboda ya ga ya yi kuɗi, ya bar ƴan'uwan shi, ya bar ƴan garin su saboda ya ga ya yi kuɗi ya zama wani abu a duniya, sai ya bar su gaba ɗaya ya cire su daga rayuwarsa. To watan wata rana fa dole sai ya koma musu saboda ita rayuwa ba haka take ba. Dole sai ya koma asalin daga inda ya fara. To shine sai ka ji ana amfani da wannan maganar. Ana cewa komai nisan jifa ƙasa zai dawo. Bayan wannan akwai wanda suke wa mutane wulaƙance. Suyi ta wulaƙanta mutane, su ta wulaƙanta mutane, don su suna ganin suna da wani abu a rayuwa suyi ta yin abun da be kamata ba to su ma ɗin ana sai a ringa musu amfani da wannan karin magana. Ace ba komai ku ƙyale shi komai nisan jifa ƙasa zai dawo, to daga fa zarar wata rana abu ya faru ko kuma ya samu karayar arziki ko kuma ya dawo yana roƙo sai ace ba an gaya ba? Ai komai nisan jifa ƙasa zai dawo. To ita shine ma'anar wannan magana. Yanzu kamar misali ne, akwai wasu wanda na sani mijin su yana musu iyaka ƙoƙari yana musu iyaka ƙoƙarin da yake musu. Yana basu abinci amma idan mutum ya shiga gidan nan haka za kuga abincin nan yara sun zuzzubar ba su damu ba da su kwaɓa musu ko kuma haka. Ko in aka soya kifi da mai sai a ce ai shi wan nan ba za a ƙara cin shi ba. Haka haka dai abubuwa da yawa suna yi saboda tsabayen yaran nan baban su yana ba su komai sun kai wani mataki a rayuwan su da in suka shigo gidan ka kai musu tayin abinci ba za su ci ba saboda suna da komai kuma sun ci komai kuma sun ƙoshi. Amma wannan zubar da abincin da wani abu suce baza su iya cin wannan ba, baza su iya shan wannan ba, baza su iya shan koko ba, baza su iya shan kunu ba, saboda ga shayi sai Ubangiji ya ɗauke mutumin nan da ya ɗauke shi suka zo kuma suka ƙara yin gobara gidan su ya kama da wuta gaba ɗaya yanzu ba ku ga rayuwan su ba. Wallahi abin tausayi. Sun koma yanzu na ci ma wahala yake ba su. To shine ma'anar wannan karin magana. Komai nisan jifa ƙasa zai dawo.

Tabbas rubutuna yana da kyau. Idan na so na yi rubutu mai kyau, yana da kyau. Idan kuma na tashi sauri kuma aa rubutuna zaka ganshi kamar bashi da kyau. Amma ina zama ina so in zauna in yi rubutu mai kyau. Tun ban lema idan aka ce yau ana buƙatar wani rubutu ne da zan kai. Ko wani masana'anta, ko kuma inda nake so a ɗan gani wani babban mutum zai gani. Ina natsuwa ne rubutu mai kyau sosai. Saboda wanda zai karanta ya ji daɗin karantawa. Amma in gaskiya abu ne ni da zan karanta ko kuma irin aji ana karantawa ina rubutawa to gaskiya rubutuna yana sauri. Zako ganshi dai ba shi da kyau kamar wanda ina natsu ne nake rubutawa. In ina so a fahimce ni da kyau. Wanda kuma zan karanta ina rubuta shi diyyan da na so. Amma rubutuna yana da kyau. Ina natsuwa ne rubutu mai kyau. Kuma yai kyau ya fito. Ba, babu wani alamun ko wanda bai kamata ba ko kuma ya, amma dai yana da kyau sosai rubutuna.